Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna saboda ni mutum ne ma'abocin ɗaukan hoto. Sabida duk sanda na shirya zanje wajen aiki ko nayi ɗinki ko sa sabon kaya nakanso in ɗaukan hoto hotuna saboda na aje su saboda tarihi.

Kana sanya tunatarwar do ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda wata lokacin idan kana aiki za ka iya mantawa. Amma idan ka sa tunatarwan ayyuka zai tuna maka da daidai lokacin da aikin ya tashi zai tuna maka sai mutum ya tuna ya je abin da zai yi. Saboda haka ina sanya tunatarin ayyuka kullum.

Wani gidan abinci kake fi so? Gidan abincin da na fi son zuwa shine nafi son zuwa Chicken Republic, sabida abincin su yana da daɗi kuma yana da ɗanɗano, shi yasa duk sanda bana gida, gidan abincin da na fi so kenan na je na ci abinci tare da abokanai na da ƴan'uwa na.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum da misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya haka. Ya danganta da sanda na dawo daga aiki, saboda ko na dawo daga aiki bayan na fita, nakan fita in je wasu abubuwa kafin na dawo na kwanta. Amma dai ina kwana da ƙarfe goa.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin daɗi ranar biyan albashi saboda kafin albashin ya zo, akwai wasu abubuwa na buƙatar rayuwa da nake so na yi amfani da albashin nan na yi. To da zarar na ga an tura mun albashi, na dakan ji daɗi sosai saboda in an tura mun, zan yi amfani da su wajen yin abubuwan rayuwa na da sauran su.

Wanne irin mai kake amfani dashi ina amfani da mai ne wanda ake kira da turanci Vaseline, wanda baya canzawa mutum launin fatan shi ko bilicin ko wani abu. Sannan ina amfani da mai mai ƙamshi haka dai wanda baya canza launin fata.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartan wurare da dama, musamman wuraren shaƙatawa ko kuma wurare waenda ake ilmantar da mutane, waenda mutane za su, za su ƙarata da wasu abubuwa ko kuma in ce za su ƙaru da wasu abubuwa na rayuwa. Sannan ina son ziyartan wuraren cin abinci saboda ni mutum ne mai son cin abinci.

Kana iya rera waƙa? Eh ƙwarai, ina iya rera waƙa sosai sabida tan ina ƙarami. Ina iya rera waƙa sosai sabida wasu waƙoƙin suna kwantan ma mutum da hankali. Wasu waƙoƙin za ka ga masu ma'ana ne. Sannan ina iya dai rera waƙa sosai.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda ni mutum ne ma'abocin sanya hula. Musamman yanayin kayan da nake sawa kaftani ne. Sabida haka ina yawan sanya hula a kaina. Saboda kare kaina ma daga ƙura kuma hula ma ai ado ne ma.

Kana fi son kofi ko shayi? Eh gaskiya, na fi son shayi saboda shi shayi ya ɗan firgice cikina saboda shayi nakan sa madara a ciki da bombita da sauransu. Amma kofi bana son kofi, na fi son shayi.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ne musamman idan aka yi min magana aka ce min ko kuma nace aka ba ni labari aka ce to maganan labarin da aka bani sirri ne kar in gaya ma kowa. To ina iya bakin ƙoƙari na naga cewa na kiyaye wannan sirrin saboda nima zan iya zuwa an gaya ma wani sirrina dace wa kar ya gaya ma kowa. To ka ga idan na gaya ma wani sirrina yaje ya gaya ma wani ai bazanji daɗi ba. Shiyasa nake ƙoƙarin kiyaye kalmar sirri da zarar an mun magana an ce mun wannan abun da aka gaya mun sirri ne kar in gaya ma kowa. Ina iya bakin ƙoƙari na nachewa na riƙe wannan sirrin har abada.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum musamman sanda zan fita aiki zan kulle ƙofa har sai in na dawo zan buɗe ko kuma in ina cikin ɗaki zan kwanta bacci dole in kulle ƙofa saboda sha'ani na rayuwa kada ɓarawo ma ya shigo ya mun sata ko ya yi mun wani abu da bai kamata ba. Shi sa ko da yaushe nake kulle ƙofa na idan ina cikin gida.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth kullum saboda yanayin aikin da nake yi. Idan na yi aiki daga cikin kwamfutana, zan tura shi a Bluetooth kafin na yi amfani da WhatsApp wajen tura wa'innan saƙunan aikin da na yi. Sannan kuma ina amfani da Bluetooth, sanda akwai abin kunne da baturai suke kira AirPods. Ina amfani da Bluetooth gaskiya kullum.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakar mu da maƙwabta tana da matuƙar ƙarfi, mun zama ma kamar 'yan uwa. Sabida dangantakar da ke tsakanin mu da maƙwabta ta wuce ma maƙwabtaka ta koma ta 'yan'uwantaka sosai saboda muna girmama juna, muna taimakon juna da dai sauransu. Sannan muna riƙe amanan juna.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe matuka. Saboda kullum da safe idan na tashi ina mike jiki wajen motsa jiki da yin wasu abubuwa wayanda zasu sa inji daɗin jikina. Saboda haka har fita ma gudu nake yi da safe, in ɗan je in ɗan zagaya awa ɗaya na dawo gida na watsa ruwa da sauri.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a wurare masu tsaro kamar cikin drawer na, sabida wasu takardun aikin suna da mahimmancin da ba za ka iya ajiye su ƙara zuba ba. Dole ka san inda za ka ajiye su, waje mai tsaro wanda ba za ka samu matsala ba duk sanda ka zo duba. In an ajiye takardun aikin da kayi, ba za ka zo ka dinga neman su ba da sauransu.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu muna da yawa gaskiya. Akwai yaran ƙannai, yayye, kawunnai da yaran sirikai haka, dan muna da yawa gaskiya sosai, munfi mu ɗari dangin mu wa'inda muke zama tare family house ɗinmu duka.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? A gaskiya, na fi son miya mai zafi. Saboda shi abinci idan yana da zafi ya fi daɗin ci, akan idan yayi sanyi. Saboda idan yayi sanyi, gaskiya idan na zo ci abin miya mai sanyi bana jin daɗin abincin da nake ci da kuma ɗanɗanon shi. Amma idan miya yana da zafi, na fi jin daɗin ɗanɗanon shi sosai.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Launi jakar ta ta kuɗi, tana kasan cewa ne launin baƙa saboda yawancin kayayyaki na ba masu haske ba ne, masu duhu ne. Sannan kuma launin jakar kuɗi na baƙi ne launin shi.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ne ta wuraren yanda zai kasance zan yi sulhu ga mutane wa'inda suke koke-koke da sauransu.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Tamman littattafai waƴanda suke koyar da ni akan sana'o'ina da yanayin yanda zan ma'amalanci mutane da littattafai waƴanda zasu ƙara buɗe mun ƙwaƙwalwa, su ƙara waya da ni akan yanayin zamanin da muke ciki. Ina, ni ma'abocin son karanta littattafai ne sosai kuma ina karanta littattafai.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina aje kwafin bayanai na ayyukan da muka yi a shekarun baya. Sabida wata lokacin wani kwastomanka zai iya buƙatan wannan kwafin bayanai na ayyukan da aka yi shekaru da suka wuce. Toh ka gan idan ya zamana kana ajiye kwafin bayanai na aiki, ka gan ba za ka samu matsala wajen bincikowa ba sabida haka ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar muhimmanci don haka ina yawan ajiye kwafin bayanai bana wasa da su.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki suna da yawa. Musamman kwamfiyutan da nake amfani da shi a yanzu bata mun sauri yadda nake so ko kuma ince bata mun ayyukana da nake yi da sauri. Sabida haka ina so in canza ta zuwa ga babba wace tafi wanda nake aiki da ita sauri. Sannan ina so in canza mashin da muke yin aikin printing da shi zuwa sabo na zamani. Da dai wasu shirye-shirye da muke a wurin aiki, duk muna so mu canza. Sannan muna so mu canza yanayin yadda muke approaching ɗin kostomominmu zuwa ga hanya mafi inganci da zai zama za mu tuntubi kostomominmu a wurin aiki, mu tambaye su akan me suke buƙata ma mu canza a wurin aiki, mu ji shawarwari daga gare su.

Wani irin wasa akefi so? Irin wasan da na fi so shine wasa na abokantaka da wasan barkwanci. Sannan ina son wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasanni dai na nishaɗi wanda yake ɗebe kewa da yaya yayewa mutum damuwa. Sabida haka irin wasannin da na fi so ke nan.

Wani launi kake fi so? Launukan da na fi so shine launin fari, da launin ja, da launin kore. Su ne kalolin da na fi so. Don ko tufafi dan ɗinka, kaftani. Ina yawan ɗinka farin kaftani saboda ina bal matuƙar son farin launi.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ina kuka lokacin yankan albasa, amma ba kuka na ihu ba. Kawai dai za ka ga hawaye na zubowa a cikin idanun ka ne musamman da sanda ka ke yankan albasa. Shi yasa yanzu ma in zan yanka albasa, akwai wata abu da nake sawa a fus a ido na wanda yake kare ni daga cewa in zan yanka albasa ido na ya dinga hawaye.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana, sabida kallon faɗuwar rana yana ƙara mini cewa zan san cewa akan Ubangiji akai, akwai Ubangiji wanda ya halicce mu da kuma yin nazari akan wasu abubuwan rayuwa da cewa wannan ranar da ke fitowa ta faɗi ɗinnan akwai mai gudanar da ita.

Yaya kake jira a layi? Ina tsayawa ne inda nake bin layi ba tare da shiga gaban wanda ya riga ni zuwa ba. Saboda haka ina jira ina yin haƙuri du sanda nake cikin layi ba tare da an samu matsala da ni ba.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da nake amfani dasu, shine muna amfani da komputa muna amfani da printa wanda muke amfani dashi wajan buga takadu. Muna amfani da flex machine wanda muke amfani da ita wajen pirintin ɗin manyan pasta da manyan banoni da dai sitika dai da sauran su.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi musamman idan ya kasance kuɗin da nake ajiye wa. Muna, yana zama na muna ganin yadda za mu yi mu inganta ajiyan kuɗi ba tare da wata tangarɗa ba.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne wajen duba yanayin yanda aikin ya fito da, kuma abin da ake kira quality da turanci wato ingancin aiki. Ina tabbatar da cewa na duba na ga komai ba matsalan komai a wannan aikin, ina tabbatar da dubawa tare da tambayan sauran abokanai aikina cewa, aikin nan da aka yi ya yi kyau ko, ko bai yi kyau ba,

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum domin ni mutum ne ma'abocin son sa turare duk inda zan je. Ina ma yawo da turarena ne a cikin aljihu ko a cikin jaka. Sabida turare yakan sa duk inda ka je ya zama mutane suna son su gan ka. Sabida rashin sa turare zai iya zama duk sanda ka shiga cikin mutane, mutane ma za su dinga gujan ka ko kuma su nuna maka ma basa son kana zuwa wurinsu. Sabida turare yana da matuƙar amfani ga ɗan adam. Kuma ƙanshin turare yana da daɗi. Sabida haka ina sa turare safe, rana, dare. Ko da yaushe ma ina sa turare saboda ni mutum ne ma'abocin son turare sosai.

Menene kayan ciyacci-ciccici da kake so? Kayan ciccici-ciccici da na fi so shine kayan maƙwalashe, kamar su irin su snacks haka da irin yogurt da irin nama haka. Sune kayan maƙwalashen da nake so sosai. Da kuma kayan zaƙi.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Ina zuwa kasuwa wajen tallata sana'ata da haɗuwa da mutane, waƴanda zan tallata masu sana'ata da kuma ingancin aikina da nake yi na firintin. Saboda haka ina tafiya kasuwanci sosai. Saboda tun ina yaro ne mutum ne ma'abocin son siya da siyarwa. Shi ake kira da kasuwanci.

Kana, kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske sosai shiyasa na sa fitilu masu haske, masu haskaka ko'ina. Saboda ni mutum ne wanda bana son duhu. Hatta ko bacci zanyi ina tabbatar da cewa akwai ɗan haske kaɗan wanda yake haskaka ɗakina daidai gwargwado.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine ina ɗauko littattafai in ɗan yi karance-karance, in ɗan yi wasu bincike-bincike a yanar gizo. Sannan ina zuwa wuraren fira da abokanaina lokacin da babu wutar lantarki.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo sabida bankin da nake amfani da shi Opay ne kuma ta yanar gizo yake.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane wa inda suke ƙasa na, a bisa adalci, kyautatawa, magana mai daɗi, da zamantakewanmu yana kasancewa,

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki, a wajen masu cin abinci na kusa da ni ko inda suke siyar mana da abinci. Can nake zuwa cin abinci wato Chicken Republic.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare sabida yana ƙayatar da ni kuma yana mun kyau a ido sosai.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne, na zuwa wajen shugaban aikin maza inje in same shi. Mai bayanin cewa ina neman izinin hutu sati biyu kuma daidai gwargwado yana mun ƙoƙari yana bani wannan izinin hutun na je na huta. Bayan sati biyu na dawo bakin aiki.

Kuna da fanka a rufin ɗakin ku? Eh, muna da fanka a rufin ɗakin mu. Kusan kowane ɗakuna a cikin gidan mu yana da rufin fanka a saman ɗaki.

Kana kwana a, a gado ko ƙasa? A gaskiya ina kwana ne akan gado, sabida kwana biyu bana kwana a ƙasa sabida ciwon jiki kwana a ƙasa yake sani. Amma gaskiya na fi kwana a kan gado fiye da kwana a ƙasa.